Eh ina zuwa aiki lokaci daidai. Idan ba ma mu wuce irin arfi tara ba mu shigo wajen aiki ba saboda sau dayawa ni ne ke ma buɗe shago amma ba ni ke mofin ba. Amma ina zuwa lokai aiki akan lokaci daidai. Yaushe ka bara ɓata lokaci ban je aiki ba daidai lokacin da muke zuwa aiki daidai lokacin da in ka wuce lokaci ma ba ka zo ba ana ɗan ko ranka kaji gida.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta sosai. Gaskiya dan aikin da muke yi da kwamfuta muke amfani, ba wai da hannun mu ce aiki ba. Muna aikin da hannu amma ba ma yi ba. Komai za ka yi akan kwamfuta, za ka yi graph da sauransu akan kwamfuta ko tura aiki za ka yi da printing akan kwamfuta muke yi.

Eh, nau'in jakamu ta kuɗi ofis baƙa ce. So in aka zuba kuɗi a ciki sai an zuba a cikin durowa. Amma nau'in jakar mu da yake zuba kuɗi baƙa ce. Ko jakan da muke rufe kwamfuta, kwamfutar mu mashina baƙi ne. Shi ya sa ko nau'in jakan mu ma baƙi ne.

Kowace rana ina zuwa kasuwa amma ranar da nafi shiga kasuwa sosai, nafi shiga kasuwa ranar Alhamis, Juma'a, Sati na lokutan aiki kenan. In kuma ba lokutan aiki ba, lokutan da nake free ne ba aiki to nafi shiga kasuwa ranar Ladi. Ranar Ladi ba aikin da zaka yi to dole zaka shiga kasuwa kaɗan yi sayayyar wasu abubuwa ka dawo gida.

Eh ina iya busawa amma ba wai ba koda yaushe nake iya bu nake busa wa ba. A wasu lokuta dai ina samu ina busawa amma ba koda yaushe ba amma ina iya busa gaskiya. Ina ƙoƙari wajen hana abu amma shima saboda ba koda ysushe nake samu neke wannan ɗinshi ba shiyasa.

On January 1st, January 1st, 1st January 1st January 1994, awon watan da aka haife ni ke nan, shekaran da aka haife ni ke nan dai dim. Amma ban lamba ba saboda kwanan wata da aka haife ni da kwanan watan da iya ina suka, ga yammacin ina suka, namanku akatin zahiri wo nama abunda na gani ke nan.

Eh, na ajiye wayata a wajen mikyan saboda kawoni zai taɓa mu. Na ajiye wayana, na sa mata matakan tsaro, na sa buguwa da zai tsare min ta a ciki saboda ba su danne da ni. Bana so, na ajiye wayana a wajen mikyan.

Gaskiya ba na kunna kyandir a gida, danniya raye bana. Ma na daɗe ɓan ga kyandir ban gaskiya. Rasajen banɗaki funa da shi ke amfani yin banɗa wuta. In kuma cajin rachargeble na ya kare, sai yi amfani da wutan waya na. Ama in ba wanan ba gaskiya ba na kunna kyandir a gida, don ni a rayuwana ni na dade ɓan ga kyandir ban gaskiya.

Gaskiya ina fi saa tufaafiin audugaa, tufaafiin audugaa gaskiya ya fi min kyau amma in manyan kaya ne gaskiya dai na fi son tufafin auduga tufafin auduga ya fi min kyau, ya fi min dadin sawa. A wani zubin tufafin auduga ya fi kwari a wasu wanni wajejen, wani kuma zubin kuma, tufafin wannan siliki ne ya fi kwari. Ama gaskiya na fi son tufafin auduga.

Eh, ina son abinci mai yaji amma ba ko da yaushe ba. Gaskiya na fi cin abincin da ba yaji saboda ka cika cin yaji yana ja ma matsala. Ni kwaɗayin yaji ina sawa a dafa mun abinci mai yaji sosai na ci amma gaskiya a gidan mu ko a gidan mu ma ba kowa ke cin yaji ba amma ba ko da yaushe nima nake cin yaji ba amma ina son yin abinci mai yaji amma ba ko da yaushe.

Ina taimakawa mutane ta hanyar abin da nake da shi, dai dai iya ƙarfina. Zan iya kawo min taimako, ina abin da naga zai iya taimaka min, zan taimaka min kuma naga wanda bazan iya ba, zan yi abun ƙarfina, zan ce mai tuga wanda kawo wurin. Amma ina taimakawa mutum dai dai abin ƙarfina, dai dai iya abin da nake da shi, iya ƙarfina nake taimakawa mutum, a'a ina taimakawa su tsira.

Gaskiya, ko agado gaskiya na daɗe ya kwanta, ya kwance a ƙasa ba a gaskiya a gado da kwancan. Ko a wajen aikin mu mana da ɗaki daban. Dan zani na yi, kana jin bacci za ka je ka buɗe ɗakin ka kwanta. Gaskiya na fi kwance a kan gado. Ɗaki na a kan gado nake kwance. Ko family house ɗin mu duka a kan gado nake kwance. Inban kwanta a kan gadon ɗaki na ba ina zuwa a kan gadon ɗakin mama na ko gadon ɗakin baba na da kwanta gaskiya.

Gaskiya ba zan iya kirga ma ko sau nawa na ke amfani da waya na ba saboda ko da yaushe wayana tana hannu ina aiki. Aturo ma aiki za ka yi daɗo, idan ka tura, ka yi magana da mutane akan waya, akan WhatsApp. Haka shin ka yi magana na kuɗi na aiki da mutane, aturo ma aiki. Gaskiya barin iya kirga sau nawa na ke amfani da ita saboda ko da yaushe waya na na hannu na ina amfani da ita gaskiya.

Eh amma ba wai ko da yaushe ba. Sai lokuta lokuta haka ne, lokacin da naga ina ba abun da nike yi ina fari, to lokacin nike yi amma dan lokacin da naga ina aiki to bana samun wannan lokacin amma duk lokacin da naga ina free to ina wannan.

Eh ina so amma ba koyaushe nake buɗewa ba. Lokuta lokuta ne ai ina buɗewa amma ba koyaushe ba nake wannan. Lokuta lokuta ne, da lokacin da na ga wannan ina buɗewa na abin da zan yi da shi na gama rufin amma ba koyaushe ba.

Bikin rana haihuwa na kuwa lokaci a gida ana haɗa mu kuwa za'a wuke mai rana gobe rana kaza na wane ne za ayi bikin shi. Shin in watan wannan ma ya zagayo shi ma za a yi? Gaskiya dai yanda muke yi duka familin mu muke haɗuwa, sau ɗaya ma na taɓa yin bikin ranar haihuwa na a waje. Ai mun gama yi a wa family house sai na ƙara buɗewa a waje na ƙara yin wani sabuwa amma da daɗewa bikin rana haihuwa na family house muke yi.

Eh ina kunna wa ƙoda yaushe saboda in ba ka kunna tsoho zaka dinga samun matsala. Koh da yaushe ina kunna wa. Amma wani lokacin wurin ba na gida ko da yaushe shi ne ba na kunna. Amma in ina gida ina kunna wa ina amfani da shi gaskiya ina kunna.

Eh gaskiya in ka kira ni za mu zuwa mu ka yi zamu haɗu da kai a wuri kaza zan yi abu. Gaskiya ina zuwa da wuri, ina sauri na cika ma mutane wurin shi ya ba ta mamu tun lokaci ba ko da ina da aiki. Ina ɗan ciwuwa wani, wani ashawu zo ka cika ba min da hakkin nan zan je wuri kaza. Ba na san na ba ta mamu tun lokacin bin zuwa Jamus. Ina zuwa wurin yare da wuri.

Eh na iya rera waƙan da na iya, amma ba wai yi kode yaushi ba. A'a, amma na iya rera waƙan da na iya, waƙan da na sani ina iya rerawa, ko da banda waƙa, ba kunne waƙa ba yana ba ƙwari dubu, ina iya rera waƙa, wanda na sani, wanda na iya na jin dadi gaskiya.

Kafofin watsa labarai nake amfani da shi, ina amfani da BBC Hausa, amfani da BBC Ingilishi. Kusan nan kuma ina amfani da wasu sauran kafofin watsa labarai kamar Aljazeera, CNN, The American CNN, did ina amfani da wurin nan amma ba wai ko da yaushe ba. Amma gaskiya na bug-- amfani da kafofin watsa labarai na ƙwallo, sports sports su na amfani da su.

Shugaban aiki, gaskiya bamu da matsala da shugaban aiki. Muna komai lafiya lau da shi. Da sauran su ba ma samun matsala. Duk mu zo muna rigima, yau a ce kaza, yau a ce kaza. Muna ɗan girmama shi, muna ba shi resfect. Shi ma yayi girmamawa mu, yana ba mu resfect. Ba mu da matsala da shi gaskiya.

Eh, ina da dabbar gida, dabbar gidan shi guda ɗaya ne. Zomo ne shi wanda yake kiwon shi. A family hiuse ɗin mu ina kiwo, kiwon su sanai wannan ɗansa ɗaya wa mutane suka gani su ma suna siyan su don amfani da shi. Zomo ƙauyen shi ce na, amma ina da wa'irin kaji muke yi shi ma ina sayarwa amma shi wannan sayar lokacin Sallah shi ko Kirsimati shi duk lokacin shekara yana yi amma ba wannan lokacin bambancin kai ba amma zomo dai ko dai wuri shi ina wannan ɗin shi ina kula da shi.

Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine aiki mai kyau. Mu kai ma aiki mai kyau ka gani ka ji dadi, dole gobe za ka dawo. Abin da yake ƙara ba mu ƙwarin gwiwa ke nan a wurin aiki. Don ko ni kai na in nama, graphic design mai kyau ina jin daɗi gaskiya. Abin da yake ƙara mun ƙwarin gwiwa ke nan, kama mutum aiki mai kyau.

Eh ina zama kan gwiwa, kamar in na ajiye abu a ƙasa haka ina sanne na yanka ina zama kan gwiwa na. Na gama yanka wa ne abin da zan say na tashi amma bawai koda yaushe ba ne amma ina zama akan gwiwa na wasu lokuta lokuta haka. In ina da aiki da zan ajiye ƙasa ina zama akan gwiwa.

Ehh, gaskiya ina raba aiki ka gaisu, naga aiki ya yi yasa ɗan manya ba haka kuma bashi ago na miki aiki, aiki ya yi yawa shima ba speed sosai. Na ɗera raba aiki ka gaisu, tura ma matan tura mai kuɗin sai bani lokaci da zai buga mun, in ya buga ya gama sai in zo na ansa.

Eh, ina iya dafa abinci da kaina. Gida guda biyu nike zama. Akwai gidanmu na family of, akwai kuma gidan da na kama haya nake zama. Gidan da na kama haya nake zama, gaskiya a ɗakina anan ni ke. Kome na abinci in dafa da kaina, in yi kome da kaina ni kaɗai naci ko abokanaina ma sunzo ni ke dafa masu abincin su ci.

Eh ina amfani da shi amma ba koda yaushe ba. Lokuta lokuta ne nake amfani da shi amma ba koda yaushe ba. Duk lokacin da na ga na samu lokaci ina son nayi amfani da shi, to lokacin na ke ɗaukowa sai nayi amfani da shi. Ina amfani da shi ne abin da zanyi na gama in na cire, to sai kuma lokacin da na je zan yi amfani da shi shine nake harhaɓkuwa amma ba koda yaushe nake amfani da shi ba.

Eh ina yin yin saboda in muka samu lokaci muka samu hutu da abokanai muna zuwa ɗan rafi ko swimming pool haka mu je mu ɗan yawo mu ɗan je mu yi wanka mu shaƙata sauran su ina yin iyo saboda na iya shiga ruwa ina yin iyo biyu.

Eh, ina buɗewa. Dan ko, ofis ɗin ma muna da shi. Ogan ya buɗe, manajan ya buɗe, ni ma na buɗe. Babana ma ya buɗe ya zo ya buɗe mun babana shi ya fara ma nuna mun yanda zan buɗe takura mun ya sha ni na buɗe.

Na fison wasan ƙwallon ƙafa saboda ina buga ƙwallon ƙafa sosai. Wasan ƙwallon ƙafa shi yafi birge ni shi ya fi min daɗi. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Wasa kuma na biyu da nakeso sai wasan sport na keke. Shi ma ina yi, ina jin daɗin shi amma gaskiya na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Yafi mun daɗi ya fi ba ni abin da nake so.

A na fi ajiye hotunan wayana akan Gmail ɗina. Saboda in baka da Gmail kana ajiye hotuna, duk randa wayan ka ya ɓace ba lalai ka dawo da su ba. Amma gaskiya ni na fa ajiye wayan hotunan wayana akan Gmail ɗina. Don anan nake ajiye kusan komai, nawa phone number ɗina da sauransu. Duk anan nake ajiye wa, gaskiya na fi ajiye wa akan Gmail.

Teburinmu a wurin aiki normal tebur ne wanda fashion tebur na zamani, amma yana ɗaukan mana kwamfuta guda uku ne. Guda ɗaya kenan. Akwai kuma guda ɗaya kuma shi kuma babban ne kamar circle yake, kamar just angle yake. Shi kuma yana ɗaukan mana kwamfuta kamar guda shida. Amma tebur ɗin da nake yi aiki da shi, kwamfuta uku ne aka yi, mu uku ne kawai muke aiki a kan tebur din.

Zan tsarkake gidanmu sau biyu ne a rana. Wato gaskiya kusan kullum da safe, dukan mu mahaifinmu da mahaifiyarmu suna cewa a tashi tsarkake gida. Muna tashi dukanmu a shashare gida, a gyara abubuwan da za a gyara, ɗakunan yayi da ɗakunan mamanni, ɗakunan kowa ma yana gyaggyara wa. Da safe da dare in abubuwa suka ɗan yi dattima ana ɗan ƙari gyaggyara wa.

Eh ina yi amma ba kullum ba kuma ba ko da yaushe ba, lokaci lokace ne ko kuma ina yi aiki ina gaji wani zubin shima ina yi in ina zaune in ƙarƙare afafu na amma ba ko da yaushe ba lokaci lokaci nike yi amma ba ko da yaushe nike yi ba amma dai ina yi lokaci lokaci.

Akwai abubuwa da in suka lalace mana kuma ba su da amfani muna canzawa a wajen aiki. Ko wani abu na kwamfuta ya lalace muna canzawa. Ko kuma in an ga irin wannan abun ya ɗan kwana biyu a wajen aikin mu to sai oga yace to a sai wani sabo a ajiye wannan. Sai mu sai sabo sai a ajiye wannan. Mana dai caccanza abubuwa a wajen aiki.

Eh, ina sanya agogo a hannu saboda agogo shima yana da kyau a hannu. Yana gyara ma gayunka da kuma yanayin abubuwa da kake so kuma yanayin yanda kake shiga cikin mutane. Mutane wasu suna kallon agogonka a hannunka akwai agogo ko babu. Da ka ga manyan mutane ma suna son su ringa agogo a hannunka saboda agogo yana da kyau.

Ina fason zama a kan kujera, saboda dai yanayin abubuwa da aiki da nake yi a kan kujera nake zama. Ko a family house din a kan kujera nake zama ko na shiga dakin mama na ko dakin baba na, shi yana kan gado ko mama na tana kan gado ina kan kujera ina zama nimana dan magana. Ina fason zama a kan kujera ko a dakina ma, dakuna nama duka ina da kujera da nake zama a kansu duka. Ina fason zama a kan kujera.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine yanzun kai ka san yanda za ka yi ka sami kwastoma ka riƙe kwastoman yanda ba zai gudumma ba kar ya kwace a hannunka ya tafi wajen wani yana siya abin da yafi mahimmanci kayi. Za ka san yanda za ka yi ka sa kwastoman ko da yaushe ya dinga zuwa wajen ka kai za ka san hanyan da za ka yi da irin maganganu da matakan da za ka sa ya samu yadinga zuwa wajen ka ko da yaushe yana siyan abu a abu mafi mahimmanci ce kenan yanda za ka yi ka riƙe kwastoma.

Ina inganta aikin mu ta wajen kayan aiki masu kyau, siyan material masu kyau, kuma inba kostoma amfani da material masu kyau, yaji daɗi ya san aikin yana da inganci, yana da kyau. To hanyar da nake bi kenan, shiyasa duk material ɗin daza mu siya, ba ma siyan material ɗin da bai da kyau. Siyan material mai kyau, inda zamu inganta aiki da kyau, kuma kostoma shima yaji daɗi, ya dawo ya aiki.

Ina neman izinin hudu, in ban da lafiya haka. Kwana biyu ina aiki ina jin rashin lafiya haka ina neman izinin hutu, abani hutu, kwana biyu, kosati ɗaya, kosati biyu haka. Ko kuma in muna da irin biki a gidan zamu yi tafiya zamu je biki shima ina neman izinin hutu in je biki a kwana biyu in dawo.

Abokan cinikayya na wasu ina haduwa da su a online ne wajen sacin in an bani namban su sai nayi searching ɗinsu. Wasu kuma ina zuwa shagunan su muna cinikayya sai in zo muyi canjen contact mu zo mu saba. A haka a haka wataran ba saidai na kira wani na ce a turo mun kaya masu ɗilibirin birin sai su turo sai na biya masu ɗibiɗi birin.

Kayan marmarin da nafi son fruit fruit haka, irin water melon, apple, pineapple da su orange haka da su wannan ayaba to irin kayan marmarin su ke nan. Su na fi so na fi amfani da su nake ci na siya.

Inda nake son ziyarta a rayuwana, ina son ziyartar Makkah. Amma Allah bai bani kuɗin Makkah ba. Ina so na je Makkah, in ziyarci Makkah, in ziyarci Madina, in zo in ziyarci kabarin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayan nan na dawo kuma sai na zo in ziyarci sauran ƴan uwa da abokan arziki da abubuwan abun da yaka mata na ziyarta masu kyau suna fu so.

Ina tabbatar da ingancin aikina ta wajen materiyan kyau, da kuma ina tabbatar da ingancin aikina ta wajen himamatun da zai mi kyau, aiki kyau ya fita, da kuma bugawa mi kyau. Ta inda nake tabbatar da ingancin aikina kenan. Amma in ba irin hannun wannan ba, ba kowane hanya ke tabbatar da ingancin aikina ba.

In naci abinci na rage, in akwai irin wani ƙaramin yaro a kusa dani wanda na ga yana jin yunwa ina ba shi ko irin in akwai almajirai a kusa dani dinnan na haka ina ci ina ba su ko a shagon mu ma akwai irin ƙananan yara haka da muke aiki, to in naci abinci ina rage wa in ba su.

Gaskiya a'a yawancin ɗakin ɗakunan kowa yana da madubi a ɗakinshi saboda in kai wanka ka fito in zaka shashafa kaya mai da kaya da sauransu a kana zuwa ka duba madubi kuma yana da kyau abu dai mai kyau. Imma ban yi wanka a ɗakina na shafa mai na duba madubi ba to ina zuwa ɗakin mamana in yi wanka a ɗakin mamana ina fito tsaya a madubin mamana in dudduba in shafa mai in shafa turare da sauran su sai naje na saka.

Gaskiya ina fin kuzari da yamma saboda in yamma ya farayi daga tsakar rana haka zuwa yamma, lokacin ne kake samun asalin aikin da ya ke shiga wajenka yadda zakayi aiki da kyau. Da kuzari zai ƙara shiga jikinka kaje ka samu ƙarfi a aiki. Inda zaka jima kaman baka san ma ka bar aikin ma ya ƙare ma. Da sauran nafi samun kuzari da yamma.

Gaskiya ina sa turare kullum. Gaskiya ba na wasa da turare. Ina san turare a rayuwana. Abin da zan yi, ina sa turare. Yanzu nan ko wajen aiki, ina da turare a cikin jaka na. Da zarar ina ɗanya aiki awa ɗaya, awa biyu, zuwa awa biyar in zan je masallaci, sai na sa turare ni ke tafiya masallaci. Ina san turare da gaskiya.

Da hannun dama nake amfani. Duk wani abu da zanyi a rayuwa na da hannun dama nake amfani saboda ni ba dami ne. Du wani abu da hannun dama nake amfani da shi saboda amma fuso kayi amfani da hannun dama akan hannun hagu. Dan hannun hagu guba ne, hannun dama kuma shi aka fi so. Ko abinci zan ci in ban sa cokali ba in zan ci da hannu, da hannun dama nake ci da hannun dama nake amfani.

Ina jure barkono mai yaji, wani zubin gaskiya. Ina cin barkono mai yaji amma ba koda yau she ba, lokaci lokaci ne. Ina kwaɗayin barkono zan ci, ina samun aman abinci mai barkono ko na sayi abinci mai barkono kamar irin su wara, su nama, su kifi a samun yaji su faɗa sosai ina jurewa gaskiya.

Eh, ina da sannu a saƙonnin mu saboda duk wani a saƙo da za a kawo wanda zai shigo shago, in oga bayanan, manaja bayanan, duniyyi mana uku, ɗalƙebu oga, ɗalƙebu manaja, to duk wani abu da za a yi dole sai da hannuna. To in bana nan kuma dole sai an jira ko ni ko oga ko manaja ya dawo sannan a dasa hannu.

Gaskiya ina yin addu'a kullum bana wasa da addu'a. Duk sanda zan fito daga gida sai na yi addu'a. Idan tashi daga, in zan shiga shago ne ai fara aiki sai na yi addu'a. Ko na tashi da safe sai nayi addu'a. Ko zan kwanta da daddare sai na yi addu'a. Kona je masallaci na yi sallah sai na yi addu'a. In zan fito ma sai na yi addu'a. Gaskiya ina addu'a sosai bana wasa da addu'a.

Ina daidaita aikina, yanda ya kamata na daidaita shi, daidai yanda ya kamata. Kuma ina daidaita rayuwana, daidai yanda ya kamata na daidaita rayuwana duk abin da nake so awajen aiki shi zan yi, wanda ba na so shi ne ba na so. Wanda nake son zan yi wannan shi. Nake daidaita rayuwata ma haka saboda mahaifiyata ne ta koya min irin wannan abun saboda abu ne mai kyau a rayuwa ka dinga daidaita komai naka na rayuwa.

Eh gaskiya ina fatan samun cinyewa sosai. Saboda ko jarabawa ka yi a makaranta kana so ka ga ka cinye jarabawar nan. Ko jarabawa ka yi a wajen wani aikin force ko aikin gwamnati haka ko wani abu dole za ka yi fatan ka cinye ka ji daɗi. Gaskiya ina fatan cinye, samun fatan cinye a gaskiya.

Na fi son tufafi manyan kaya amma gaskiya yanayin aikin da nike yi shi ya sa na fi son ƙananan tufafi. Yawancin aikin da nike yi na fi sa ƙananan tufafi saboda yanayin aikin ƙananan tufafi muka fi sawa. Saboda manyan tufafi ba zai barka ka samu aikin da kake so ba sosai amma muna sawa. Ina sa manyan tufafi amma yanayin aikin na fi sa ƙananan tufafi sosai.

A'a, gaskiya ina sanya tabarau. Ina sa tabarau sosai. Ina son tabarau. Dan tabarau yana min kyau kuma ina son tabarau. Ni ma ni a rayuwa na, mahaifiyata ita ta koyi sa mani koyon min sa tabarau. Tun ina ƙaramin yaro duk abin da mahaifiyata za ta siya min tana yawan siya min tabarau sosai. Shiya sa na ke son tabarau.

A ɗakina a sati ina share ƙura a ɗakina kaman so biyu so uku. Amma ofis kullum muka fito gaskiya in muka yi aiki muka tafi da safe, in dai muka aiki da safe zuwa yamma, da safe in muka fito gaskiya duk mashinan da muke amfani da su sai mun share ƙura. Muna share ƙura kullum ne a shago da safe gaskiya.

Launin idanu na fari ne da baƙi haka launin idanu na yake. Bawai ina da ciwon ido bane da zance ido na yana yi ja ja ja ja amma launin ido na fari ne da baƙi gaskiya saboda bani da ciwon ido. Ka san masu ciwon ido zaka ga launin idansu ja jayene. Amma ni launin ido na fari ne da baƙi.

Abin da nake yi da safe bayan na farka daga bacci ina fara yin addu'a ne. In nayi addu'a, na tashi sai na ɗauka buta naje nayi alwala, in nayi alwala sai naje nai sallah. In nayi sallah na gama, to sai naje na wanke baki. Na ɗauka brush na wanke bakina, in na wanke bakina naɗan zo naɗan sha ruwa. In na sha ruwa sai na sa ruwan zafi da zanyi wanka. Na sa ruwan zafi da zanyi wanka nayi wanka. To shikenan sai na fito. In na fito aiki shine nake cin abinci da safa a wajen aiki.

Ina fi son shinkafa amma tuwo ma ina so, amma tuwon wanda nafi so ina fi son tuwo da miyan kuka, ko miyan agushi, komiyan shuwaka, ko wani sauran miya. Amma gaskiya na fi son shinkafa, shinkafa na fi jin daɗin shinkafa sosai a kan tuwo. Na fi son shinkafa gaskiya.

Gaskiya ba zan iya irga adadin bokatan da muke da su a gida ba. Don gaskiya akwai bokatai dayawa a cikin a gidajen mu. Ko a cikin bayi na, ina da bokiti kusan guda huɗu da na ke wanka da shi. Wasu na zuba ruwa na ajiye, wasu kuma ina ɗauka ina wanka da shi. Akwai wanda muke wanki da su a cikin tsakar gida ko a ɗakuna ɗakuna. Dii yawanci kowa yana da bokatai. Gaskiya muna da bokatai dayawa a gida. Ba zan iya irga bokatai nawa muke da shi ba.

Abincin da suka fi sa ni jin daɗi, ni ke jin daɗin cin su, gaskiya fruit fruit sun fi sa ni jin daɗi. Su nafi jin daɗin ci, sometimes su suke sa ni jin daɗi in ci su saboda suna ba ni kuzari masu kyau a jiki da sauran abubuwa. Gaskiya fruit fruit su suka fi sa ni jin daɗi.

Muna sadarwa a wajen aiki ko ta hanyar waya, yanayin kwastoman da suka kira sai mu sadar abin da za a yi ko kwastoma da suka zo za su yi aiki sai mu sadar da sauran su yadda mukeyi ke nan a wajen aikin mu gaskiya.

Gaskiya ina fin son miya mai zafi amma ba mai zafi sosai ba. Don waensu sashin in miya yayi sanyi sosai sai baya mun daɗin ci a abinci. Amma na fi son miya mai ɗan zafi ba wani zafi sosai ba. Miya in yayi sanyi baya mun daɗin ci a abinci saboda ina jin abincin wani iri iri ne. Amma miya mai ɗan zafi shi yake ɗan samun nike jin daɗin cin abinci. Na fi son miya mai zafi.

A lokutan da nake cin abinci a rana, ina cin abinci da safe. Na fito wajen aiki kaman ƙarfe tara da rabi zuwa goma. In kuma da rana ne ina bari kaman ƙarfe biyu, daya, biyu muke cin abinci. In kuma da daddare ne bana wuce ƙarfe takwas, tara ban ci abinci ba. A highest karfe takwas muke cin abinci, gaskiya.

Yanda nake kawowa gidan mu, inna tashi daga aiki da daddare kaman seven eight haka inna tashi ina kawowa gida da sauri. Amma in ban tashi da wuri ina kawowa gida kaman ƙarfe goma zuwa goma da ɗan rabi amma bana wuce shaɗaya bana kawo gida ba.

Eh muna da wifin a gida wanda mahaifin yake amfani da shi saboda yanayin aikin da mahaifin yake amfani da shi a kasuwa yake yi a kasuwa yana da wifin da yake amfani da shi daban. To shi yasa idan ya tashi daga kasuwa sai ya ɗauko sai ya kawo gida. Muma sai muyi connecting sai muyi amfani da shi. Da sauran su zuwa da safe kuma ya tashi zai wuce sai ya wuce da shi kasuwa.

Eh, ina riƙe riga a aljihuna amma in ya zama to rigar ɗan ƙarami ne na yara. Amma in ba ɗan ƙarami bane na yara ba na riƙe riga a aljihuna. In ɗan ƙarami ne na yara na san wannan baifi guda ɗaya ba ina iya riƙe shi a aljihuna. Idan aljihun pocket trouser na baya shine nake rikewa amma in rigar yana da girma ba na iya riƙewa saide a hannun ko a leda.

Ni launin labule na na ɗaki na launi kala biyu ne. Ina da launin lemon green, ina da launin purple. Shikenan amma a windows ɗin ofis ɗin ogan mu na shago launin labulen shi fari ne. Launin labulen da yake ɗakin mama na shi kuma ash ne, iri ɗaya ne da launin labulen da yake ɗakin baba na. Amma ni launin labule na lemon green ne da pink.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo, yanar gizo kamar Jumia shine nafi amfani dinshi anan nake siyan kaya a yanar gizo ko kuma irin waɗanda muka haɗu dasu a irin online Facebook da Instagram suma ina ɗan iya siyan kaya a wajen su suma suna iya turamun aiki inyi connection amma mun saba dasu waƴannan amma ina iya siyayana a kan-- yanar gizo.

Muna aiki tare da ƙungiya wajen tallafa ma mutane ko taimakon mutane na wasu abu. Ko in an samu matsala a kan aiki, ɗau aiki da kaza da kaza, to ƙungiya na aiki tana kira manya sai a zo, sai a zauna ayi magana. Kowa sai ya kawo shawarar da zai kawo a taimaka wa wanda za'a taimakawa kuma a taimaka juna.

Ina jagorantar mutane ne bisa matsayin da aka bani. Amma ba wai ina jagorantar mutane bane bisa matsayin da ban kai ba. Ina jagorantar mutane ne bisa matsayin da aka bani a wurin aiki. To, daidai ƙarfina na jagora shi yake nuna ma mutane, na fahimtar da mutane da sauransu kuma ina ba da shawara abin dana san ya fi, ya wuce matsayina. Ina bada shawara. To, in akaga abu yayi sai a bada shawara da sauransu amma ina jagorantar mutane ne bisa matsayina daidai.

Gaskiya ina kuka lokacin yanka albasa sosai saboda albasa akwai zafi. Ina yanka, ina kuka lokacin yanka albasa ko kuma in ba lokacin yanka albasa ba, in irin ana samun wani matsala haka da mutane in irin abun ya dan mun zafi, shi ma yana dan sani kuka. Amma lokacin yanka albasa gaskiya ina kuka sosai saboda albasa yana da zafi.

Eh ina tauna goro, ina cin goro amma ba wai kullum nike taunan goro nike cin goro ba. E irin irin kwana biyu na ɗan ji zuciyana, na ɗan tashi haka shine nake niman goro na tattauna shi na amfani da shi amma ba wai kullun nike cin goro ba amma gaskiya ina tauna goro ina cin goro.

Lokacin da nake hutawa a wajen aiki, lokacin da zanje sallar ƙarfe ɗaya, zan ci abinci to lokacin nake hutawa. Saboda idan muka je sallah ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu, muna zuwa break awa ɗaya ne. To lokacin da nake hutawa kenan. In naje sallah zan samu na huta, in na dawo nazo na ci abinci na kafin awa ɗaya na yayi na gama sai nazo na ci gaba da aiki.

Eh, ina rike lema lokaci wan, ko ba lokacin ruwa bama ko lokacin zafi lokacin rana haka in rana yayi yawa zan shiga kasuwa ko zan shiga wani waje haka shima ina amfani da lema. Ina riƙe wa gaskiya ina amfani da lema sosai. Ina riƙe lema ina amfani da shi ko ba lokacin ruwa ba.

Eh, hannun dama na fi amfani da shi, da shi nikecin abinci, da shi nike rubutu, da sauran wasu abubuwa. Ko zama nai abu akan tebur da wasu abubuwa du da hannun dama nikeyi bana amfani da hannu hagu saboda hannu hagu, ba a soma kana amfani da shi. Anfasan ka yi amfani da hannun dama, shine hannun da ya fi kyau. Da hannun dama nike amfani.

Yanda dangantakar mu da abokan aiki yake, muna mu'amala da su da kyau, muna musu abubuwa masu kyau su ji daɗi. Ba ma ɓata ma abokan aikin mu rai don su ji haushi su wuce muna musu abu masu kyau don su ji daɗi gobe su dawo su cigaba da aiki. Muna musu abin da ba za su ji daɗi ba kuma muzo mu ɓata musu rai muna musu abu mai kyau muna kyauta ma su masu kyau.

Ina karɓan baƙo sabon zuwa ko a family ɗinmu ina girmama shi, fiye da yanda yake so na girmama shi ko baƙo a wajen aiki shima ina karɓan shi ina girmama shi yanda yake so ya ji daɗi. In karɓan baƙo abu ne mai kyau. In za ka karɓa baƙo ka karɓe shi hannu bibbiyu kuma ka girmama shi, ka martabashi ya ji daɗi, ya san eh ka girmama shi. Ina karɓan baƙo, haka ne. Ina jin daɗi. Ni ma yanda nake karɓan baƙo.

Kullin da safe na tashi, ina share ɗakina, ina share ɓaƙin ƙofar ɗakina. In kuma a gidan family house dinmu ne ina share dakina in share dakin mamana in share wajen gidan mu tsakar gidanmu. So ɗaya nake sharewa a rana, da safe sai kuma gobe da safe. Haka nake yi.

Eh ina yin kiran bidiyo, bidiyo call. Wanda muka haɗu da shi online muna sacin aiki haka muna kiran juna a bidiyo call mu ga juna ko wanda muka haɗu da su a kafafen sada zumunta daban kuma da muke aiki da su. Ina iya kiran bidiyo, bidiyo mu ga juna ko waya jidadi ko family su ma ko ina yi tafiya naje wani waje mai nisa ina yin kiran bidiyo na gagga fuskan mutane na jidadi wanda ma shi ma bai gani na ba shi ma ya ga fuska na ya jidadi ina iya kiran bidiyo.

Abincin da nake fin so sau da yawa ina fason shayi da safe amma da rana ina cin shinkafa. Amma cin shinkafa sam fortan ba da rana ina cin indomi amma sau da yawa da daddare ina yawan cin shinkafa da fruit fruit haka da sauransu. Amma da sau da yawa dai da safe ina fin shan shayi. Amma abincin da nafi so a rayina, a rayuwa na, ina fason fruit fruit, s-abarba, su cashew, su aɓol da sauransu su nafison.

Sau da yawa ƙarshen mako ina yin shirin a abin da na yi niyyar siya a ƙarshen mako. To in na shiri ɗan ƙarshen mako ya kai sai na je na sassaye abin da zan siya ko kuma in na yi planning zan je ne wani abu a wani waje ƙarshen mako, to ina yi, ina kokari in je in yi abun da zan yi a ƙarshen mako a wajen da nake so na je. Haka nake yi.

Sau ɗaya nake yanka farce, amma sai sati sati ƙarshen mako haka. Shine babanmu yana da wanda yake yanke mana farce a gida. Duk ƙarshen mako yana zuwa gida, dukkan mu sai a haɗa mu, ko waye yayyen yake mai, da yayyen mu mata da yayyen mu maza, da sauran ƙan-ƙannan mu, da sauran ƴaƴan yayyen mu haka duk ƙarshen mako haka baban yake mana, yake yanke mana.

Eh wayana tana daidaita haske da kanta saboda nayi setting ɗin daidaita haske. In na fito rana tana buɗe mun, in rana ya ɗan haska tana buɗe wa, in kuma na dawo cikin duhu sai ta ɗan rige. Daidai ba wanda zan sha wahala ba wayana tana daidaita haske da kanta gaskiya.

Ina jin hayaniya wani lokacin ina bacci. Ba na san hayaniya sosai. Idan na ji hayaniya ya ɗanyi yawa to ina tashi sai na rufe hundona in kuma ƙofa ne na barshi a buɗe na rufi. In kuma irin ofis ne haka, idan na ji hayaniya ya mun yawa ba na so ina ɗan fitowa sai na ɗanma mutane magana da Allah ayi hakuri'a ɗan rage hayaniyar na ya ɗan yawa yana damuna to ana rage wa. Bawai ina ma mutane maganan banza bane in za su rage hayaniya. Ina musu maganan da za su ji daɗi sai su ɗan rage hayaniya.

Eh ina iya hawa keke saboda ina hawa irin sport ɗin keke. Ina tuƙa keke sosai. Ina iya hawa keke saboda ina yin sport ɗin keke. Ina zuwa training kusan kullum da safe ma sai na fita training ɗin sport na keke. Gaskiya, ina hawa keke sosai. Ina iya hawa keke sosai yanda ya kamata. Amma ba wai nace na gama iyawa ba amma na iya hawa keke yanda ya kamata.

Eh, ina sanya safa ko da yaushe saboda so da yawa takalman da nake sawa kanbas ne. To kuma kaga kanbas in zaka sa kanbas dole yana bukatan safa saboda kar yayi wari ina yawan sa safa ko da yaushe saboda ko da yaushe takalman da nake sawa kanbas. In zan je tirenin kanbas, in zan je wani abu kanbas, takalman yawanci takalmana kanbas kanbas ne shiyasa nake yawan sa safa ko da yaushe.

Gaskiya akwai waɗanda na fi so, na fi son injin surari, ya fi mun dadi, ya fi mun wanna turaren da na fi amfani da shi shine NNS, na fi jin daɗin shi gaskiya, shi ya fi mun, shi ya fi mun abin da yake so. Kaya na sa, na fi jin daɗin sa shi a kaya na gaskiya.

Eh, ina sa inifom a wajen aiki. Kamar aiki yayi yawa haka ina sa inifom na aiki ko kuma in ka hen da na sa a jikina bana son na lalata sai na sa inifom. Aman ba haka ba, ba uku da huɗu shine ke sa inifom a wajen aiki ba, amma dai ina sa inifom a wajen aiki sosai.

Ina zubar da shara a dustbin saboda gidan da da na kama nake zama. Ina share datti, in zuba a dustbin dina na ɗaki sai na ƙara fito da shi, sai na zuba a babban dustbin na bola da muke amfani da shi na waje. Family house din mu kuma, kowa dustbin din shi dan karami be a bakin kofar dating shi In kai shara ka zuba sai ka zo ka ƙwashi, sai ka zo ka shima, sai ka zuba a babban dustbin mai bola sai ya zo ƙwashi.

Eh ina miyan jiki da safe saboda sau da yawa ina zuwa training da safe. Yin ɗan min miƙe jiki na in yi abin da zan yi da safe. Ko na je training na keke ko na je training ɗina na ƙwallo na dawo ina miƙe jiki da safe sosai, sosai.

Eh, ina iya tsalle igiya ɗin sosai. Ko abu kalanmu muna irin wallan tsalle igiya sosai. Ko a wajen training ɗin na ƙwallo, shi ma ana samu tsallen igiya muna yi sosai. Harma a wajen training na keke ba mayi. Amma a wajen training na ƙwallo ana samu muna tsallen igiya sosai.

Abun da nake damuwa daga yaro, abu na farko shine bana son naga yaro yana roƙo. Roƙo ba kyau. Abu na biyu kuma bana so naga yaro ya yi abu a shemai ya bari yaƙi bari in an dake shi ya zo yana ta kuka. Kuyi kuyi ya bar kukan nan yaƙi gaskiya bana son yaro naga yaro yana kuka.

Launin bangon gidan da nake haya ash ne ciki da waje. Launin bangon gidanmu kuma na family house ɗin shi kuma launin kalan shi launin milk colour ne shi aka mana. Launin kuma na shagon shi kuma launin brown shi kuma aka mana.

Ba zan iya kirga so nawa da ke karɓan kira a wajen aiki ba. Dan koda yaushe in kana aiki, za a kira ka online call, za a kira ka a normal phone call. To koda yaushe kana karɓan kira, kira, kira, kira. Kai ma kana kiran mutane ka tambaye su abu. Ba zan iya kirga so nawa da ke karɓan kira ba.

Ina ajiye makullin na ofis ɗin mu a cikin jaka na, da na ke sa laptop ɗina. Makulli na ma na ɗaki shi ma a cikin jaka na da ke sa laptop ɗina. A ciki na ke sawa in na zo gida ma na buɗe, to sai na ajiye makulli na na ɗaki a kan wardrobe dina na ɗaki. Amma in na zo ofis a cikin, daɓo zo ofis na fito, ina buɗe ofis akwai wani wardrobe shi ma da muke da shi a ofis. To a ciki na ke sa makulli.

Eh, ina karanta jarida saboda ko da yaushe a wajen mu ana kawo mai jarida. Ana kawo mai jarida na sport, ana kawo mai jarida ma na news. To ina yawan ɗaukan jarida na sport ina karantawa. Kuma sometimes in na ga daga gabon fejin jarida na news na farko, na ga na ga wani abu to sai in ɗauka shima na karanta, na ga yaƙa na labarin yake tafiya.

Eh, ƙatangar mu mu da maƙwabtan mu tana da ɗan girma da dan nisa haka. Muna da ɗan tazara da su sosai saboda akwai space katanga a tsakiya saboda bayan layi space hanyar wucewa da sauran abu ba ama ƙatangar mu tana da ɗan tazara da makwabtan mu sosai.

Eh, ina lullaba da bargo lokacin sanyi. Idan na ji sanyi yayi yawa ko da na rufe daki na, ina lullaba da bargo. Gaskiya lokacin sanyi dole ne ka samu ka ɗinga lullaba da bargo saboda kar sanyi ya kama ka. Ina lullaba da bargo lokacin sanyi sosai saboda kar sanyi ya kama ni. Ina lullaba da bargo sosai.

Eh, ina amfani da mataimakin murya amma ba a koyaushe ba. Wasu lokuta ne irin kaɗan kaɗan haka ina amfani da mataimakin murya amma ba a koyaushe ba. Lokutan da naga ya kamata nayi amfani da shi sai nayi amfani da shi. Ko kuma lokutan da naga ko ba lokutan da ya kamata in amfani da shi ba in naga ya kamata kawai inyi amfani da mataimakin murya zan sai kaga shima nayi, nayi amfani da shi.

Yawan danginmu a gida mu ashirin da nwani abune, saboda babanmu mata uku yake da shi, shi yasa. Amma mamanmu ita ce dai first wife. Sai wata 'yar amaryan babanmu sai wata ta uku. Yawan danginmu dai mu ashirin ne a family dinmu amma akwai yayyi daƙan ne da nake da shi wanda sun yi aure sun hayayafa yara. To akwai yara da sauransu.

Eh, ina iya wa amma ba wai ko da yaushe ba. Shi ma in na yi so ɗaya sai na daɗe ban ƙara yi ba saboda bawai ko da yaushe na ke yi ba amma ina iya yi. Amma in na yi so ɗaya sai na daɗe ban yi ba saboda ba wai ko da yaushe nake yi ba saboda lokacin da nake bacci ban ma san takura, ban ma san hayaniya da sauransu. Shi ya sa bai fi nayi so ɗaya ba sai na daɗe kafin na ƙara yin.

Gaskiya ana son zama sosai. Dan duk yawancin aikin da nike yi, a zaune nike yin shi. Ko na tashi na ɗan duba mashin, zan tashi in ɗan duba mashin minti ɗaya, minti biyu, ban zuwa minti biyar. Na dawo na zauna. Ko a gida ma, na fi son zama sosai. Gaskiya na fi son zama a kujera.

Eh ina da fanka, a rufin ɗaki ina da fankan sama, ban da fankan sama. Sannan ina da fanka kuma standing fan shima na ƙasa, ɗan ƙarami. Sannan kuma ina da wani fanka shi kuma na hannu. Wannan irin na wanda ake amfani da shi da ƙaramin batir haka wanda in za ka je yawo shi a hannu ake riƙe shi. Ina amfani da shi shima amma fanka na rufin ɗaki ina da shi yana ɗakina.

Eh ina rabawa sosai saboda in ba ka rabawa ba lallai bani mutane su dinga sanarwa ka na yin abu kaza ka na yin abu kaza. Ina rarrabawa saboda mutane su dinga gani suna sanancewa eh yo nima ina yin abu. Ku baka da lambana ma ku baka da yanar gizo na ina iya amfani da shi in ina da naka na tura ma ka gani saboda ka san eh ina da amfani da shi.

Gaskiya ba na son wajaje masu hayaniya. Nafison waja jen da ba hayaniya dan ko ai family din mu ɗin mu in hayaniya yayi yawa ina fitowa ina ma ƴan uwana magana in ce musu hayaniya yayi yawa ba na so. Ko a wajen aikin mu in hayaniya yayi yawa ina ɗan fitowa in ma oga ko manajan mu ko wasu ma'aikata haka ko kwastoma da suka zo na ce musu ɗa allah su yi hakuri. Suna rage hayaniya yayi yawa ba na son hayaniya sosai saboda banil cika son hayaniya in ana damuna ba sosai.

Gaskiya a kowane sa'o'i ina iya cewa ina kallon wayana a yanxu. Dan duk abunda za ka yi, kana aiki, kana duba wayanka, an turo ma aiki, za ka tura aiki, za ka duba, ka duba abun nan, za ka tura aiki a wayanka, za ka tura ma kwastoma. Kwastoma ya gani. Kowane sa'o'i ina yawan duba wayana. Sai dai in sa'o'in da ba na duba wayana, in na dawo gidana nasa a caji shine ba na dubawa.

Gaskiya kullum ina farkawa daga bacci, amun in na yi bacci ina ji fitsari ya matse ni haka ina farkawa na tashi na je na yi fitsari ko kuma lokacin sallah ya yi in na ji alamun an ƙira sallah ina farkawa na tashi na je na yi sallah na dawo. Kuma lokacin da zan tafi wajen aiki ina sa alam, in na ji alam iya buga mun ina farkawa shi ma sai na je na yi abin da zanyi na tona bishi wajen aiki.

Aikin gidana da nake yi kullum shine kwana biyu in ba aiki a gaba na haka. Shine da ke zuwa ɗan shara ɗakina, na goggoge da abin da ya kamata na goge na ɗakina, na wanke kayana da sauransu. Mama taya ta gyara ɗakinta da sauransu. Aikin da nake kenan na gida.

Eh ina iya aiki bayan lokaci. Ko bayan lokaci na tashi a aiki a kwamfutana na gida kafin nayi bacci ko kafin na karanta takarda ina dan iya yin wani aiki kaɗan. Ina dawo gida bayan na ɗan yin aikin kaɗan na gama. Ina kashe kwanfuta na, to sai na dauko littafi na karanta nayi addu'a sai nayi bacci.

Sau biyu na ke yin taro a mako. Ranar Littini ina fito aiki ina yin taro. Muna yin taro a ofis saboda mu ne uku a wajen aiki to ina yin taro. A kawo kaza ana kawo kaza ana kawo kaza me ya kamata ayi? Sai kuma ƙarshen mako sati ke nan shima ina yin taro. Me ya kamata yi? Ya kamata ayi kaza, ya kamata ayi kaza. Da abin da aka gani zai ci to da abin da aka gani bata zai ci to bari a yi shawarar.

Eh, ina kunna sanarwan app, dan du app dina ma da nake amfani da su, na riga na kunna musu sanarwa. Saboda duk abin da aka turo mun yana sanad dan cewa, an turo mun abu. Sai nai sauri na duba na bincika na ga me aka turo mun, in na bincika na ga abun da aka turo mun. Sai nai reply na kunna sanarwa na app dina.

Ina jure zafi ta hanyar ko na ji ciwo ko karaya ko wani abu, amma ina jure zafi saboda a yanayin training din da muke yi akwai abu a jikinka da zai tashi ma dole sai ka jure zafi. Ko kuma in na buga kwallo ana duka sosai a jima mutum ciwo ina jure zafi shima nan wajen.

Abin da nike yi don kiyaye lafiyana shine training na gama kwana biyu, mako-mako haka, kaman karshen wata ina zuwa ina binciken likitana ya duba ni da sauransu. Ina da lafiya, ina da ɗan wani matsala, zai gaya mun in ba matsala zai ce mun ba matsala amma ka nemi magani dai kashash sha da sauransu.

Eh, ina iya jefa dutse nesa saboda ko a wajen training ɗin mu. Wani zubin in an ɗan tsayar da training haka, muna ɗan iya ɗaukan dutse muna wasa da shi. Ina iya jefa dutse nesa sosai ina iyawa gaskiya saboda ko in muka je wajen wanka, wajen training ɗin mu haka, zakaga muna ɗan ɗaukan dutse muna ɗan jifa da shi a cikin ruwa. Ina iya jefa dutse nesa.

Gaskiya ina jin daɗi ranar biyan alabashi sosai wani lokuta, kamar in bani da abin da zanyi uziri a gabana haka in biya na alabashi ina jin daɗi, ina jin daɗi in an biya na alabashi. Na gani ma na cire ina ba ma mahaifiyata wani abu in ce ta amfani da shi, suma ƴan uwana na ba basu abin da zan basu.

A rana ina wanke fuska na yana kaiwa kaman su biyar zuwa bakwai ko takwas haka. Saboda da safe inna tashi nai alwala na yi sallah ina wanke wa sau daya. Bayan nayi inna dawo na kwanta bacci, na ƙara tashi na ƙara wanke fuska na, in wanka in fito. To sai kuma lokacin sallah, kuma ga a rana muna yin sallah sau biyar sai kuma da daddare inna gama abin da zanyi nayi sallah, shi ma ina wanke fuska na, nayi sallah, ina yi sallah, na yi addu'oi na sai ni kwanta ni bacci.

A'a, ba san kyautar bayar da kuɗi haka da sauransu ko kuma naga ba zan baka kyautar kuɗi ba, naga kana son abu sosai, sai na siya ma abun, sai na baka abun kyauta. Amma na fi son bada kyautar kuɗi sosai. Kyautar kuɗi shi ya fi daɗi, ya fi taimakon mutum.

Eh yanda nake tafa, irin a wajen aiki in anyi abu, abin ya mun dadi kowa ya ji daɗin abun ina tafa. Ko wajen taro haka in muka yi taro a wasu waje haka na kamfaninuka da sauransu in aka yi magana abiyayi ina iya tafa sauransu.

Eh, ina rufe bakina lokacin hamma sosai duk lokacin da zan yi hamma sai nasa hannu na rufe bakina saboda bakyau ka dinga hamma kana barin bakinka a buɗe baka samu wana irin dabba bane ko wana irin kwaro ne ya zo wucewa ya shiga bakinka ko wana irin abu ne mai tahowa iska ya shiga bakinka. Eh ina rufe bakina sosai.